Duk lokacin na nike jin damuwa, daidai lokacin da ya kamata dai in durkusa a ƙasa, in yi addu'a ga Allah in ce mishi ga abin da ke ciki. Duk na samu damuwa din to in abin da zan iya zauna na ƙasa da kai na singin da zan samu, yi fasalin da zan sancewa na kalmasa da damuwa to zan iya zuwa na ƙasa. In ce mai sali cewa damuwa kudi ne, to kagen ayaba za ka zo na wuri dai akudiya zai same ka baƙo. To ya nuna cewa ya kamata mutum ya je fada duba wansu aiki da zai iya yi ko kuma zan ce dai tsana da mutum zai iya yi ko kuma irin sirri da ka iya dafa abinci a sirri din nan to kagen zai sa mutum zai samu dan kudi. Bukata da shiko. To in damuwa dai in ce wai kama ciwo ne, kama mutum ya yi ciwo dai ya kamata ya samu jinya. To kagen ya zama wajib ne ya kamata mutum ya je ya same likita. Ya yi mishi bayani ga shi abin da yake ji a jikinshi domin ya samu asiya mishi magani da zai sha. To imma yawuce aka ɗin kasan mutum zai iya ko kuma in yana so yayi na gargajiya ne. Kasan irin abubuwan da ya kamata a haɗa domin yaza ma maka maganin gargajiya za ka sha to kaga mutum zai iya tafiya a daji ya je haɗo su ince jijiyan ita ce da ɓawon shi ko kuma irin ganyen shi haka za a iya dafa. In an dafa sai imma ruwan shi za a sha ne sai a sha. In wanda da za a yi wanka da shi ne sai a yi. Imma wanda wai za a ce za'a shafane ace duddai in da mutum ya same ka ince kaman mutum ya ji guni ne ko to sai a sha fa. To, in damuwa kuma ba ciwo ba cewa inka samu damuwa da ɗan wanka cewa kun yi faɗa ne ko kun yi muhawara, ya kamata asan yanda za a sassanta ko. To iri wancan ne za a iya a kira mutum a ce mu zauna na ƙasa ko kuma ka nemi wanda ya fi in ce wanda yana jin tsoron shi a tsakanin ku ko kuma wanda yake jin kunyan shi kama in ce kama manyan ku haka ko kuma shugaban ku a wurin aiki ko kuma shugaban ku a majalisa ko kuma shugaban ku a in ce to majami'a inkai Kirista ne ko kuma masallaci inkai musulmi ne. Ko kuma shugaba ne ko dai na gari wanda za a ce shi ma unguwa ne ko kuma wanda ya fi girma ke nan da za a iya a kira shi ya sassanta. In an samu a sassanta ku haka kagen cewa wancan damuwa ya wuce ko. To damuwa dai yana nan daban daban ya bisa ga wanda ka shiga ciki sai ka san yanda za ka aika bi ku tattauna sai a san yanda za a shirya. Saboda in duk lokaci da aka shirya daidai lokacin da mutum zai samu salama. To kana dai damuwa kuma in ba samu an gyara wurare ko kuma an samu an tattauna kuma damuwa an kamasa da shi kagen to ba kwanciyar zurciya ba aiba wanda zai san mi yake yi fa. Shine abinda yasa kamata duk damuwa dai an shiga ciki ya kamata a samu dai a tattauna sai yanda za a gama dai.